Eh, abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya shine nakan tabbatar da na yi rigakafi akai-akai, nakan tabbatar da cewan na kiyaye kaina daga kamuwa daga cututtuka, musamman kiyaye tsaftar muhalli, tsafta na jiki, tsafta na abinci da kuma tabbatar da cewan na kwana a gidan sauro domin kiyaye kaina daga, eh, annoba na cizon sauro da kuma ciwo na bacci. Wannan duka hakan kan faru idan mutum bai kiyaye kansa daga waɗannan cututtukan ba. Eh, gabatar da, eh, tabbatar da na yi rigakafi a ko da yaushe yakan zama muhimmiyar lamari da nake sa a gaba a cikin manufofina na yau da kullun. Da kuma tabbatar da tsaftar muhalli ta hanyar yin feshi akai-akai domin gujewa kamuwa daga cututtuka na sauro da kuma feshi da kan hana macizai, eh, rayuwa a kusa da inda nake.